Eh, birin mu a wurin aiki yana da tsari mai matuƙar kyau. Inda aka tsara shi yana kallon ɗaya domin ma'aikata su samu tattauna maganganu da yakan shafa aiki.

To gaskiya sa hannun mu yana da matuƙar kyau sosai da sosai ƙwarai dagaske. Wannan dalili ya ce nake tabbatarwa da cewa sa hannun mu yana da matuƙar kyau kwarai da gaske.

Abin da ke yi da yamma kafin na kwanta shine na kanyi ƙoƙari na karanta littafi na tun lokacin da nazo kwanciya. Abin da nake yi na ƙarshe shine karatun littafi domin karatu yana da muhimmanci.

Ɓari da gaske muna da babbar gida domin muna da gidan da yake da ɗakuna kusan guda bakwai wanda kowanne kuma da ayyukansa daban-daban wanda na ke tabbatarwa da shi.

Aikin, aikin gida da nake yi kullum shine shara, na kanyi kokari. Wannan shine aikin gida da ake sani yi kullum. Wanda kullum in na tashi na kan yishi da safe. Wannan shine aikin gidana.

A, lokaci na rana da na fi so shine na fi son lokaci da lokacin da rana take ƙoƙarin faɗuwa wato da yamma. Wannan shine lokacin da na fi so saboda kawor wurin.

Toh gaskiya, ni dai a, a, a maganar wanke tufafi ina iya wanke tufafi na sau biyu a mako. Lokaci na farko nakan wanke tufafi na ranar Lahadi da misalin ƙarfe goma. Nakan tattaro dukkan wani taramkuɗe na wanki wanda sai in yi ƙoƙari na. Wanke su fes fes saboda wanki yana da matuƙar muhimmanci. A duk lokacin da mutum ya sa kaya yana da buƙatar ya wanke wannan kaya fes fes saboda ba a san ganin kaya da datti. Wannan dalilin yasa nake yin wanki sau biyu a sati. Bayan na yi ran Lahadi, nakan ƙara yi ran Laraba lokacin da, a, na dawo daga gurin aiki da yamma nakan tattaro dukkan wani kaya na domin na samu na wanke saboda wanki yana da matuƙar mahimmanci ga lafiya sannan kuma ga tsafta.

Eh, ƙwarai da gaske ina sauraron radiyo saboda ita radiyo tana da matuƙar mahimmanci saboda labaran da ake samu a ciki. Ina sauraron radiyo ne saboda samun labaran duniya wanda aka soja jiki ci sannan kuma da labaran siyasar duniya sannan kuma daga abubuwan da ke faruwa a ƙetaren ƙasar samun na ƙetare da ma abin da ke faruwa a cikin gida baki ɗaya domin duka rediyon da kan iya saurara su ba tare da tashin hankali ba.

Eeh kwarai da gaske ina iya rera waƙa, kuma na koyi hakan ne daga murna. Wato mansure ya jawo ta, don muna soyayya da ita, take koya mun rera waka domin tana matukar son waka. Wannan dalili ya sa na je na koyo yadda ake rera waƙa. Wanda duk lokacin da take ƙewa ko kuma take bukata na rera mata, nakan yi ƙoƙari na zaɓo waƙa cikin zuciyata wadda nake ganin za tayi daɗi sosai da sosai sai in rera mata domin in nurgeta domin kuma na kwantar mata da hankali. Wannan dalilin yasa nake ganin gaskiya cewar eh na iya rera waƙa mai daɗi ma kuwa zuwa inda ake buƙatan na rera, zan iya rerata ba tare da wani matsala ba.

Eh ƙwarai da gaske ina sa inifom a gurin aiki, domin gurin aikin mu muna yi, muna da inifom da muke sawa yayin zuwa aiki. Yadda inifom ɗin mu yake na gurin aiki shine, kaya ne nan wanda aka ɗinka shi kamar na ƴan makaranta na farko. Riga farace wadda ake yin ta, aa wadda ake cewa kamar tishat. Za'a ƙar ƙarama ce amma tana da dogon hannu long sleeve. Aa to kai tana da dogon hannu wanda ake yin ta da bottle a tsakiya. Sannan shi kuma wandan ana yin sa ne kamar jeans ko kuma aa mai gidan belt wanda ake sawa belt. Shi wannan wando shi kuma kala shi baƙa ce nan, wato fari da baƙi kenan. Sannan wannan shine kaya da muke sawa domin inifom wajen zuwa gurin aiki. Kuma yayin da za mu je mu kan yi stocking domin an umarce mu muna yin stocking kullum in za mu je gurin aiki. Domin aikin banki yana buƙatar da stocking. Sannan kuma abu na uku an umarce mu muna sa necktie wannan abin da ake lanƙayawa a wuya. Mu sa necktie ko butterfly saboda shi ma na ƙara kyau. Sannan kuma sai baƙin takalmi wanda ake cewa baƙin combos. Shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da haka umarce mu mu dinga sawa yayin zuwa gurin aiki. Waɗannan su ne kaɗan daga yadda uniform ɗin gurin aikin mu yake. Wanda dus sanda za mu je aiki mu kan yi ƙoƙari mu sa su. Wanda a kullum an umarce mu in za mu je gurin aiki da su muke zuwa gurin aiki.

To, gaskiya ni yadda nake gina dangantakata ta kasuwanci nakan gina ta ne ta a kan abubuwa guda huɗu zuwa biyar. Zan yi bayyaninsu dalla dalla. Abu na farko da nake gina dangantakar kasuwanci da shi shine gaskiya. Yaya gaskiya take? Gaskiya shine ka zamo mutum mai magana ɗaya wanda in ka faɗa abu za ka faɗi. Iya gaskiyarka ne ba tare da ka yi ƙarya ba. Misali ingancin kayanka za ka ce yana da inganci sosai to kar ka sake kai ƙarya a kan wannan abun. Ya ka zamo mai gaskiya in dai ka ce yana da inganci, yana da inganci ko da an je an gani, an duba, an yi bincike za a tabbatar da eh kayanka yana da inganci. Abu na biyu shine riƙon amana. Riƙon amana yana da muhimmanci sosai da sosai a wajen dangantakar kasuwanci. Domin sai da riƙon amana za ka zamo mai gaskiya a kasuwancinka, mai riƙon amana. Ka zama na cewa in kukai magana da mutum baka je ka canja, ba ka canja mai zance. Sannan kuma ba za ka ci amanar sa bayan ya tafi ka zo ka siyarwa wani kayan da kuka yi ciniki da shi ko kuma ka canja mai daga mai kyau zuwa mara kyau ba. Abu na uku shine quality din kaya. Yauwa ka zabo mai cewa kayanka yana da inganci sosai da sosai. Kar sai ka yi buga kaya mai quality bayan an gama cinikayya an yarda da kai kuma an kula a amana. Sannan ka zo ka ci amana ka canja wannan kaya mai quality ka ba da mara quality. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin yadda nake ƙulla dangantaka da kasuwanci. Ina ƙoƙari in kiyaye su dalla-dalla domin gudun samun matsala. Dan in wa'anan suka samu matsala dangantakar kasuwanci ta lalace gaba ɗaya.

To, abu-abubuwan da nake yi don kiyaye lafiya suna da matuƙar yawa amma zan yi kokari na lissafo su. Abu na farko da nake yi domin kiyaye lafiya shine nakan zauna a guri mai tsabta. Abu na farko ke nan, tsabta tana ɗaya daga cikin abubuwan da nake yi domin kiyaye lafiya. Nakan yi kokari na kiyaye lafiya, ah, saboda ina da tsabta.

To, gaskiya maganar tsarkake gidanmu, na kan yi ƙoƙari a kullum. Eh, na kan tsarkake gidanmu sau biyu zuwa sau uku a rana. Domin tsarkake gida da tsafta yana da matuƙar muhimmanci ga dukkan wani magidanci. Na kan yi ƙoƙari na tsarkake gidanmu, tsarkakewar farko bayan na tashi daga bacci, da mai sale ƙarfe takwas. Naka yi ƙoƙari na yi sharan gida, na ga na tsaftace shi dukkan wani ƙwalogo, na yi mofin da dukkan wani abu da yake baƙata na gan dukka na yi. Sannan, bayan na gama wannan sai in yi wanka, in na ci abinci sai in tafi wurin aiki. Wannan ke nan. Abu na biyu kuma lokacin da na dawo daga wurin aiki, shi ma na kan yi ƙoƙari na tsarkake wannan a gidana na. Saboda tsarkake gida yana da cikar muhimmanci. Na kan da zan yi mofin in na dawo. Sai na ɗauko in zan kwanta da na kan yi ƙoƙari na ƙara mofin.

Ƙwarai da gaske wannan aka yi ke. Ina matuƙar son zama kusa da taga musamman ma in aka ce muna tafiya a cikin babbar mota. Dalili naku na son zama a taga shine yayinda ake tafiya cikin babbar mota, ah zama a taga kuma ƙaramin mota ce muna hucewa, ah zama a taga yana ba ni damar na kalli cikin gari yanayin yadda kyan garin yake da yanayin yadda hanya take. Duk abin da muka wuce nakan gani, ya buɗe na ƙawata ni sosai da sosai. Muna wuce abubuwa masu kyau, abubuwa abin mamaki sai sa nake son zama a taga ko a jirgi ne na kan yi ƙoƙari in na samu damar hawa, zan zauna a taga domin na ga sararin samaniya da yadda kyanta yake. Domin hakan yana ba da farin ciki sosai sosai sannan kuma yakan rage watakewa yayinda kake wannan tafiya. Da wannan dalili nake gani na son zama a taga domin ah zama a taga yakan ba ka damar ka kalli ah cikin gari da kuke wannan huce wannan tafiya.

To, ƙwarai da gaske ina iya bakin ƙoƙari na domin kiyaye kalmar sirri. Nakan kiyaye kalmar sirri ta amfani da wani app da ake ce wa Two Factor Authenticator da ake saita wa a waya domin ƙarar kalmar sirri.

Idan muke sadarwa a wurin aiki shine muna sadarwa ta hanyoyi biyu guda biyu ne bangare na farko muna sadarwa ta hanyar wato network wireless network hanya ta biyu bangaren bluetooth.

A'a gaskiya bana amfani da kunnen waya. Domin kuwa ni ina amfani da kunnen na ne yayin gabatar da ayyuka. Bana amfani da kunnen waya. Wannan shine.

Eh ƙwarai da gaske ina iya kunna wuta. Dalili ka taso an koya min yadda ake kunna wuta. A'a na farko na kan iya kunna wutar murhu sannan kuma wutar NEPA amma ita ma na kan iya kunna ta.

Eh ƙwarai da gaske ina karanta jarida. Musamman ma dalilin karanta wannan jarida shine samun labaran abubuwan da ke faruwa a cikin duniyar mu ta yau da kullum. Shi yasa nake karanta jarida.

Eh ƙwarai dagaske ina tafiya da sauri. Dalili kuwa shine ina son tafiya da sauri ne domin na ji na aiwatar da ayyukan da suke gaba na ba tare da na ɓata lokaci ba.

Gaskiya, irin kyauta da nake son bayarwa, kyauta ce da ake ce wa surprise gift. Wannan kyauta yana matukar son inga na ba da ita, saboda duk'yayin da ka ba da ita kakan ba da mamaki lokacin da ka ba da ita.

Wato, a gaskiya abincin da na fi so shine na fi son tuwon shinkafa da miyar taushe. Wannan shine abincin da na fi so saboda yana da matukar ɗaɗin ɗanɗano sannan kuma yana ƙara lafiya.

Eh ƙwarai da gaske. Ina raba abincin mu da mutane domin kwa, abincin mu muna cin sa ne da mutane saboda haka yana da matuƙar muhimmanci, a kowane lokaci muna tare da mutane yasa muke cin abincin mu da mutane.

A gaskiya, yadda nake kawowa gidanmu shine nakan kawowa da dawowa a cikin kwanciyar hankali da natsuwa. Wannan shine da nake kawowa domin kiran mai gida.

Eh ƙwarai da gaske. Ina duba daftarin kuɗi domin haka yana da matuƙar muhimmanci a wurina. Yayinda kake duba daftarin kuɗi, zaka san adadin kuɗin da kake da shi a ajiye da wanda ka kashe.

Eh gaskiya bana amfani da mataimakin murya domin murya ta tana da matuƙar ƙarfi sannan dandano shiya sa bana amfani da mataimakin murya. Duk lokacin da zan yi magana nakan yi amfani da murya ta ne na isar da sako.

Gaskiya murya ta tana da matuƙar ƙarfi. Ina magana ne da ƙarfi ba a hankali ba saboda duk lokacin da zan yi magana na kan yi shi da ƙarfi sosai ba wai a hankali murya ta take ba tana da ƙarfi ba a hankali ba.

Ah sau nawa nake yanka farce, ina yanka farce ne aƙalla sau biyu a kowana mako. Dubba bayan sati biyu kenan nakan yi ƙoƙari in kira mai yankan farce, yanken farce.

Abin da nake tuna na yaran ta shine ina tuna lokacin da nake yaro, ah, ah, mota ta kusa ta bige ni, wanda a lokacin nan na sha duk jinin jikina.

Yadda nake haduwa da abokan ciniki shine ina haduwa da abokan cinikayya ne ta hanyar na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta ta intanet wanda mukanyi kiran a bidiyo mu kalli juna mu tattauna kasuwan.

Gaskiya ni nafi son shinkafa fiye da tuwo dalili kuwa shine shinkafa tana da wata ƙar ɗanɗano wadda ta fi tuwo sannan kuma tana da alfanu ga kuma ta fi tuwo daɗi sai ya sa na fi son ta akan tuwo.

Eh ƙwarai da gaske. Ina duba kalanda kullum saboda hakan a gurina na da matuƙar muhimmanci duba kalanda. Domin ta duba kalanda hakan yana taimaka min mata jagaya na san wanna abubuwa muke tankara.

A'a gaskiya ba'a raba wurin da yake da yanar gizo. Domin wuri ne mai matuƙar yanar gizo sannan kuma a cikin gari ne cikin birni. Ko da yaushe akwai yanar gizon. Ba'a raba inda yake da yanar gizo.

Eh ƙwarai dagaske ina iya tsallen igiya wanda na koya ne tun ina ɗan makaranta. Malamin mu yake koya mana tsallen igiya wanda hakan yasa muka koyi tsallen igiya tun muna makaranta.

A gaskiya ba zan iya ƙayyade sau nawa nake amfani da intanet ba, domin a kowane lokaci nakan yi amfani da shi. Kuma a yanzu kam nakan yi amfani da intanet, nakan yi aiki da shi kusan 24/7, kullum kenan.

A'a gaskiya bana zama kan gwiwa, ina zama a kan ɗuwawuna ne. Domin ni na fi jin daɗin zama a haka, bana jin daɗin zaman kan gwuiwa shi ya sa bana yi.

To, a gaskiya ni dai launin da na fi so shi ne na fi son launin fari domin launi ne mai matukar kyau. Sannan kuma yana burge ni. Yayinda naga launin fari sai sa fari yake burge ni a jikin cikin launi.

Gaskiya dangantakarmu da shugaban aiki dangantaka ce mai matukar kyau. Domin shugaban aiki mutum ne mai mutumin arziki. Sannan kuma ba shi da masala muna dangantaka ta zaman lafiya.

Abin da nake yi da safiya lokacin da na farka shine abu na farko, na kan yi ƙoƙari na a, na yi sallah. Bayan na yi sallah, na dawo daga sallah sai in yi ƙoƙari in motsa jikina.

Eh ƙwarai da gaske. Duk lokacin da na samu dama nakan yi barci da rana domin hakan yana mataƙar taimaka min sosai da sosai wajen ƙara kuzari da samun lafiya da kuma natsuwa.

Abun da nike yin domin kara aiki shine nakanyi kohkari domin na zo da wuri a gurin aiki sannan kuma in maida hankali sosai da sosai wajen yin aiki tukuru a dai dai lokacin da aka sani.

Lokacin da nake cin abincin rana shine gaskiya ina cin abincin rana. Da misali, karfe ɗaya da rabi na rana ne a wannan lokaci ne ake kawo mana abincin rana da muke ci a wurin aiki a ofishinmu.

Eh, a to gaskiya na kan duba saƙonnin aiki sau biyu ne a kowace rana. Sako na farko na kan duba shi ne bayan na fita office da misalin karfe takwas sai kuma sako na biyu na kan duba shine lokacin da misalin karfe biyu na rana.

Gaskiya dangantakarmu da abokan aiki dangantaka ce mai matukar kyau, wanda muna zaune lafiya tare da su ba ma jin haushin kowa. Muna zaune ƙalau ba tare da ɓacin rai na juna ba.

Abin da yake sa ni yin dariya shine in ga wani yana cikin dariya da farin ciki. Wannan yana taimaka wa ƙwari da gaske wajen nima yasa ni dariya domin kallon wani yana cikin nishaɗi. Haka yana bani dariya.

Yadda nake yanke shawara a gurin aiki shine, a duk lokacin da abubuwa guda biyu suka zo muhimmai, na kan tsaya in zaɓi wanne ne yafi muhimmanci sannan kuma wanne ne yafi taimaka al'umma sai in zaɓe shi.

A gaskiya ni na fi son hawan matakala ba lifta ba. Dalilina da nace ina son hawan matakala shine hawan matakala yana da matuƙar muhimmanci wajen motsa jiki. Yayinda kake hawan ta kana ɗan mommotsa jikinka.

Eh kwarai da gaske, ba wanda baya fatan samun cin yawa a rayuwa. Don haka ni ma ina fatan samun cin yawa a rayuwa domin ƙudurin da nake da shi a rayuwa yana da yawa, shiyasa nake fatan samun cin yawa.

Eh, kwarai da gaske ina son ɗaukar hotuna domin ɗaukar hotuna yana matukar burge ni sannan kuma yana ba ni sha'awa yayin da na ɗauke hotuna nake kallon su suna ɗebe min kewa bayan na gama kallon su.

Inda na ke tabbatar da ingancin aiki shine na kan zauna na yi aiki tuƙuru, sannan kuma na kan ba supervisor dama su zo su min tabbatar da ingancin aiki yana nan yadda yake.

Eh ƙwarai dagaske ina iya tuƙin mota, domin na taso tun ina ɗan ƙarami na an koya min yadda ake tuƙin mota wanda yanzu na ƙware tuƙin mota har makarantar koyon tuƙi na je na ƙware.

Abin sha da na fi so gaskiya shine ina son, ina son tuffa. Wannan yana ɗaya daga cikin abin sha, lemon tuffa da nake so. Yana da matuƙar daɗin ɗanɗano. Wannan dalilin yasa nake son lemun tuffa.

Eh, ƙwarai da gaske. Ina da fanka a rufin ɗakin mu, domin fanka a rufin ɗaki yana matuƙar taimakawa domin samun saisaita ɗaki da jin sanyi lokacin da ake zafi da yayin da ne.

A yadda nake jin hayaniya shine gaskiya ina matuƙar ban jin daɗin hayaniya. Tun lokacin da aka yi hayaniya a guri, na kan yi ƙoƙari in hana. In kuma ba zan iya hanawaba, na kan yi ƙoƙari in tashi daga gurin wannan hayaniya.

A yadda nake jurewa zafi shine, na-ina jurewa zafi wanda na taso a gida ina jin zafi wanda nayi aiki a gidan biredi zafin oven ya na saba jin zafi.

Ato gaskiya ina kwana kullum ne da misalin ƙarfe sha biyu na dare zuwa ƙarfe ɗaya. Wannan shine lokacin da nake kammala ayyukana gaba ɗaya sannan sai in zo in kwanta.

A botukan da muke da su a gida, a ƙalla gaskiya za su iya kaiwa botikai guda huɗu domin akwai botiki guda ɗaya wanda ake yin wanka da shi sannan akwai na ɗiba ruwa, sauran ma na aiki.

Ina cin abinci a gurin aiki a cikin ofishina ne. Wannan shine wurin da muke cin abinci, wanda a cikin ofishina nakan zauna a dani tebur na ci abinci.

A, irin ja, jaka da nake kai shine ina kan bulin jaka. Dalili kuwa tana mutuƙar birgeni, kalar tana birgeni sosai sai yasa na siyo bulin jaka.

Eh ƙwarai da gaske ina musafaha da mutane domin an koyar damu addinin mu musafaha da mutane yana da matuƙar muhimmanci da kuma abu mai kyau ne. Su yasa nake ƙoƙari nake yin musafaha da mutane domin an koyar damu.

Eh ƙwarai da gaske ina iya gabatar da rahoto wanda a gurin aikin mu aka bani damar gabatar da rahoto wanda nake gabatar da rahoto duk karshen sati a aikin da muka gabatar a wannan lon mako.

A gaskiya na fi son tufafi. Irin tufafin da na fi so shine na fi son tufafin auduga, wato fari wanda aka yi shi da auduga domin yana matuƙar burge ni sosai da sosai duk lokacin da na gan shi.

Eh ƙwarai dagaske ina iya bakin ƙoƙari na domin karatu kafin kwana. Domin haka yana da matuƙar muhimmanci, yana taimakawa domin ƙara gogewa ta karatu. Shiyasa nake karatu kafin in kwanta.

Ah gaskiya irin takalman da na fi so shine na fi son takalman fata, wanda aka yi su da fata wanda a turance ake ce musu halfcover. Wannan takalman suna matukar birge ni kuma na fisonsu gaskiya.

Inda nake son ziyarar hutu shine ina son zuwa ziyarar hutu, wato garin Madina. Ina fatan wataran in samu dama in je garin Madina domin in ga yadda Madina take kuma in yi ibadu.

A'a, shagon da na fi zuwa shine na fi zuwa shagon siyayyar kaya, na kayan masarufi, kayan abinci. Domin shine shagon da nake zuwa siyayyar kayan abincin da za mu ci a cikin mu.

Abin da nake son canzawa a wurin aiki shine ina son canza na'ura ta mai ƙwaƙwalwa domin ta daɗe tun 2016 nake aiki da ita wanda nake fata na samu dama in canza ta yanzu in siyo mai kyau.

Eh ƙwarai da gaske, ina siyan kaya a yanar gizo domin siyan kaya a yanar gizo ya zamo hanya ta zamani da ake siyayya, wanda kuma kayan su yana da inganci sosai da sosai, za a kawo ma shi har gida.

A gaskiya, biki da na fi so shine ina son bikin babbar Sallah sosai da sosai. Shine biki da na fi so domin bikin babbar Sallah yana da matuƙar muhimmanci da tasiri a wurina, sai sa nake son wannan biki.

To, a gaskiya ina zuwa kasuwa ne, eh, da ranar Lahadi da misalin ƙarfe goma na kowacce ranar Lahadi nakan zuwa kasuwa domin siyayya saboda kasuwar garin mu ranar Lahadi take ci.

Eh ƙwarai da gaske ina iya busa tsaki domin na koyi shi ne a wurin yayata. Saboda ɗabar in aka ɓata mata rai tana busa tsaki. Wanda ni ma na koyi a wurinta nake busa tsaki in an ɓata mun rai.

Eh ƙwarai dagaske ina son ɗakina yayi haske. Wannan dalili yasa nasa aka samun glob mai farin haske wanda inaso inga ɗakina yana haskakawa domin ado da kwalliya.

Eh, ƙwarai da gaske ina amfani da matashin wuya. Domin matashin wuya yana matuƙar taimaka min domin saisaita mun bacina, in yi bacci cikin jin daɗi da kwanciyar hankali. Wannan ya sa nake aiki da shi.

Eh ƙwarai dagaske ina iya duba lambar QR domin kuwa na taso an koya mun yadda ake duba lambar QR. Da kowane irin abu, wani dalili ya sa naka in iya duba lambar QR yayin da aka bani umarnin ya duba.

To gaskiya ina ta fa saboda ina ta fa ga mutanen da ban sani ba, bana iya sakin jiki na yi alma'a, mala da su yadda ya kamata domin ina da ta fa haka ya sa.

Eh, ƙwarai da gaske ina bada shawara a aiki, domin ana tambaya shawara a gurin aiki. Akan yi ƙoƙari a tambaye, ni bada shawara domin in ba da tofa albarkacin baki na.

Eh ƙwarai dagaske ina jin kukan zakara da safe saboda muna da zakara a gida da yake yin kuka wanda kullum da safe kan zo ya yi wanan kuka wanda yake nuna alamun safiya tayi.

Yadda nake magana da abokan ciniki shine nakan yi magana da abokan ciniki ne da natsuwa saboda abokan ciniki ya kamata a karbesu, ka ba su muhimmanci sosai.

Eh to gaskiya na, irin miyar da na fi so shine na fi son miyar taushe. Dalili kuwa shine tana tare da kayan ganyayyaki masu masu muhimmanci wanda suke kara lafiya a jikin ɗan adam.

Launin jakar mu ta kuɗi take shine launin baƙi. Dalili kuwa, baƙi yana matuƙar burge ni. Wannan dalili yasa na siyo bakar jaka wanda nake zuba kuɗi a ciki domin shi ma kuɗi yana burge ni.

Eh ƙwarai da gaske, ina rufe baki lokacin hama domin an koyar da mu addininmu, mu dinga rufe baki lokacin da za mu yi hama. Domin haka yana da matuƙar kyau da muhimmanci domin kare ka daga cututtuka.

Eh kwarai da gaske ina kulle ƙofa kullum, domin kulle ƙofa yana da matuƙar muhimmanci domin kare kanka daga miyagu, wanda zasu iya zuwa su cutar da kai lokacin da ka buɗe ƙofar ka barta a buɗe.

Ina tofar da miyo ne a inda aka tanada domin a tofar da shi, domin tofar da shi a cikin a gari yakan iya ɓata mahalli. Shi yasa nake tofarwa inda aka tanada.

Muna kare kanmu daga sauro ne ta hanyar amfani da wato maganin sauro wanda ake cewa a wani san mukanyi amfani da net ɗin sauro domin kare kanmu daga cizon sauro.

A'a gaskiya bana kuka lokacin yanka albasa domin ni albasa ba ta sa ni hawaye saboda na saba yankata. Wannan dalili ya sa idan na zo yankata ni ba ta sa ni wani kuka.

Eh ƙwarai da gaske. Ina kallon inuwar ta domin inuwar ta duk lokacin da na fito da rana nakan yi tafiya, nakan gani inuwar ta wani sa'in tana dara ni, wani sa'in kuma ana dara ta girma.

Eh ƙadai dagaske, ina son karanta littattafai domin karanta littattafai yana da matuƙar muhimmanci a gurena. Domin kana karanta littattafai zaka san abubuwa da dama a cikin rayuwa wanda suke ƙunshe a littafi.

Abin da na ke yi lokacin da babu wutar lantarki na kan yin ƙoƙari na ɗauko littafi na da dinga karantawa. Domin a wannan lokaci ne nake damar karatu sosai da sosai tunda babu wutar lantarki da zata takuramin.

Abin da yake ba mu ƙarin gwiwa aiki shine manajanmu yakan ƙwarar mana gwiwa sosai da sosai. Duk lokacin da muka aiki tuƙuru, yakan yi mana ƙarin albashi ko kuma ya ba mu wani kuɗi na musamman. Shi yake ƙwara mana ƙarin gwiwa.

Eh ƙwarai dagaske, ina motsa jiki kullum domin nakan zuwa wurin motsa jiki duk lokacin da na tashi daga bacci da safe. Nakan fara zuwa in motsa jikina domin tsarin lafiyata.

Eh ƙwarai dagaske, ina kunna Bluetooth kullum domin waya ta tana amfani da Bluetooth ne yayin da zanyi connecting da agogona, nakan kunna Bluetooth kullum domin nayi connecting nayi connecting din su ya zama ɗaya.

A gaskiya ni dai nafi son fensir ba alkalami ba dalili kuwa shine in fensir kana rubutu ka samu matsala zaka iya gogewa da kilina wanda shi kuma in alkalami ne hakan zai zamo mai wuya.

Eh ƙwarai da gaske ina amfani da SauroNet. Ina amfani da gidan SauroNet wanda hakan yana matakar taimaka min sosai da sosai wajen kare mu daga cizon sauro yayin da muke bacci.

Eh ƙwarai da gaske ina kunna sanarwar app kuma hakan yana da matuƙar muhimmanci sosai a gurina domin yana taimaka min ƙwarai da gaske lokacin yana sanar da ni abin da ya kamata nayi a wannan lokaci da na kunna wannan sanarwar.

To ina rubuta rahoto gaskiya ne sau ɗaya a dukkan karshen mako. Nakan rubuta rahoto na kai wa manaja duk abubuwan da muka gudanar a wannan mako gaba ɗayansa a cikin wannan rahoto.

Sau biyu nake share gida a kullum. Nakan yi ƙoƙari na share wa lokacin farko bayan na tashi daga safe. Nakan yi ƙoƙari na yi share gida domin haka yana da matuƙar mahimmanci. Sannan kuma in na dawo gida.

Abu mafi muhimmanci a abokantaka abu biyu ne, na farko gaskiya. Gaskiya tana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa, na biyu riƙon amana. Wannan abubuwa sune muhimmai a cikin abokantaka wanda in dai ka riƙe su kana da aboki.

Eh ƙwarai dagaske ina yin kiran bidiyo domin ina yi kiran bidiyo ga ƴanuwana da masoya wanda suke nesa. Mukan yi kiran bidiyo domin mu, mu ga juna ta cikin wannan Android.

To gaskiya launin da labulen mu suke launi ne na shuɗi. Wannan launi yana da matukar kyau. Wannan dalili ya sa muka siyo labulen shuɗi domin in dinga ganin shi a ɗaki na.

Ato gaskiya, ni dai irin ice cream ɗin da nafi so shine nafi son ice cream wanda aka yi da strawberry domin tana da matuƙar daɗin ɗanɗano sannan kuma tana ƙara lafiya a jikin ɗan Adam shiyasa nake son ta sosai da sosai.

Ah gaskiya, irin yanayin da na fi so, na fi son yanayin sanyi fiye da kowane yanayi. Domin yanayin sanyi yana da matukar kara lafiya ga lafiyar dan adam. Sannan kuma akan iya kare shi daga kamuwa daga abubuwa da dama.

A'a gaskiya bana cin tafarnuwa domin duk lokacin da aka ce ka ci tafarnuwa, bakinka yakan ɓaci har ka zo kana warin ta katakura al'umma in ka shigo cikinsu.

Eh ƙwarai dagaske ina shan ya'yan ruwan itace domin suna da matuƙar daɗi sosai da sosai musamman ma ya'yan tuffa ruwan itacen tuffah yana da matuƙar daɗi sosai wanda nake sha saboda suna ƙara lafiya.

Eh ƙwarai da gaske ina rera waƙa lokacin wanka. Yayinda na shiga wanka ni kaɗai nakan rera waƙa ni kaɗai. Nakan ji waƙa ta mai matuƙar daɗi yayinda nake wanka.

Eh ƙwarai da gaske, ina rubuta kashe kuɗin aiki. Domin haka yana da matuƙar muhimmanci yayin da kake gabatar da aiki ka dinga kashe rubuta kuɗaɗen da kuka kashe a wannan aiki da kuke yi.

Eh ƙwarai dagaske ina cim ma manufar tallace-tallace domin na iya ƙware a tallace-tallace wanda hakan yake sa ake bani tallace-tallace domin na yi wa mutane tallace-tallace kayansu ya siyu a kasuwa.

Abubuwan da nake siya daga kasuwa sun haɗa da na farko kayan masarufi irin su shinkafa, taliya da sauransu. Wannan suna ɗaya daga cikin kayayyakin da nake siya daga kasuwa domin tasarrufi.

Toh yadda sa hannun yake, gaskiya yana da matuƙar kyau. Wannan dalili ya sa duk lokacin da na sanya hannu ake cewa ya yi kyau sosai, saboda na taso na da handwriting tun ina ƙarami.

Yadda nake taimakawa mutane shine nakan yi ƙoƙari duk lokacin da nake da wata dama a hannuna ta taimakon al'umma. Nakan yi ƙoƙari na yi musamman wajen ba da aiki ga wanda yake bukatarsa in ina da shi.

A'a, lokacin da nake cajin wayata, gaskiya ina cajin wayata da daddare ne. Domin cajin waya da daddare, gaskiya ya fi alfanu lokacin da kake bacci, ba za ka takura wayarka ba, za ta yi caji cikin natsuwa da kwanciyar hankali.

A'a, abincin da muke ci a gurin aiki gaskiya shine muna cin wato shinkafa da wake ne wani san kuma shinkafa da miya, wani san ma har tuwon shinkafa mukan ci a gurin.

A'a gaskiya bana shan magani kullum. Nakan sha magani ne duk lokacin da likita ya ce min na sha magani domin lafiyata. Amma ban shan magani ba tare da amincewar likita.

Eh ƙwarai dagaske ina yin ciniki a kasuwa, domin gaskiya ina yin ciniki sosai a kasuwa duk lokacin da kasuwa nakan samu ciniki domin na siyar da abubuwan da nake siyarwa.

To, yadda muke bikin ranar haihuwar mu shine nakan yi shi da cikin farin ciki tare da ƴan uwa da abokan arziki. Azo ayi murna domin cikar bikin ranar haihuwa.

A'a gaskiya bana yin aiki bayan lokaci saboda duk lokacin da aka ƙayyace mun lokacin aiki, nakan yi ƙoƙari in zo da wuri sannan kuma da zarar lokacin tashi ya yi nakan tashi bana yin aiki bayan lokaci.

Eh ƙwarai da gaske ina cin salati domin cin salati yana da matuƙar daɗi lokacin da ake cinsa. Wannan dalili ya sa nake cin salati duk lokacin da na gan shi, nakan ci.

Toh gaskiya, yadda nake son zama shine nakan son in zauna ni kaɗai. Lokacin da nake cikin kaɗaici, nakan zaunawa domin tunawa da abubuwa. In zauna daran dam in ni kaɗai.

Eh kwarai dagaske ina son kallon faduwar rana domin kallon faduwar rana yana da matukar kyau wanda zaka ga lokacin da za ta fadi. Gari yayi tsit ba hayaniya.

Eh ƙwarai da gaske waya ta na cika ajiya domin ina ajiye muhimman bayanai a cikin waya ta masu muhimmanci wanda waya ta ta kan yi ajiya. Zan amsa saboda ina ajiye bayanai masu muhimmanci a cikin ta.

To ni dagaskiya wasan da nake yi shi ne ina son yin wasan ƙwallon ƙafa domin wasan yana da matuƙar buri, yana yi sannan kuma yana da banƙawa shiyasa nake ƙoƙari nake yin wasan ƙwallon ƙafa.

Kwarai da gaske ina jira a layi ne kamar yadda kowa yake jira domin nima ɗan adam ne. Duk lokacin da aka ce ana a jira a layi, nima nakanyi ƙoƙari na jira kamar yadda kowa yake jira domin a sallame ni.

Toh gaskiya abun da nake yi lokacin da ruwa kan zuwa nakan yi ƙoƙari. Lokacin da ruwa kan zuwa nakan yi wasa da ruwa, na kan tarishi, na san hannuna, na kan yi wasa da shi domin haka yana ba ni matuƙar nishaɗi.

To gaskiya, ni dai 'ya'yan itace da na fi so shi ne na fi son 'ya'yan itacen tuffa. Domin 'ya'yan itace ne mai matuƙar daɗi, sannan kuma yana ƙara lafiya a jiki. Wannan dalili ya sa na fi son 'ya'yan tuffa a dukkan cikin 'ya'yan tuffa.

Gaskiya na fi son zama a birni fiye da ƙauye. Dalili kuwa shine zaman birni ya fi na ƙauye domin akwai abubuwa na more rayuwa sosai da ke sosai a cikin birni wanda babu su a cikin ƙauye. Sa na son zaman birni.

To launin da bangon mu suke, launi ne wanda aka yi shi fari da baƙi wanda ɗakin yana da matuƙar kyau. Wannan launi da ya sa aka yi shi fari da baƙi saboda yana da matuƙar burge ni shiya sa aka yi haka.

To a gaskiya, ni kan duk cikin burodi. Na fi son a cikin burodi wanda na fi so shine na fi son burodin da aka yi shi da alkama. Wato wannan shine burodin da na fi so saboda yana da daɗi sosai.

Gaskiya launin tawadar da nake amfani da ita shine nakan amfani da launin tawadar wato blue. Wannan shine launi na tawada da nake amfani da shi domin launi ne mai matuƙar kyau da kuma daɗin aiki sai yasa nake aiki da launin tawada a baƙa.

To gaskiya ina inganta aikinmu ta hanyoyi da dama. Ina inganta aiki ta ƙoƙarin ƙwarewa sosai da sosai wajen gabatar da wannan aiki domin kar wani a samu wata mashkila yayin gabatar da wannan aiki gaskiya.

A to, a gaskiya idan na ke tafiya zuwa wurare, muna amfani da abin hawa ne wanda ake ce wa mota. Wanda mu kan yi tafiya zuwa gurare, yana taimaka mana da mu je da wuri domin isa wannan guri da muke son zuwa.

Ai lokacin da nake hutawa a gurin aiki shine ina hutawa ne da misalin karfe ɗaya da rabi na kowacce rana. Shine lokacin hutu da ake bamu mu huta a gurin aiki domin mu huta mu cigaba da gabatar da ayyuka.

Gaskiya ne, in zan ci abinci na kan yi ƙoƙari na ci da cokali ne ba da hannu ba domin na fi sabawa da cokali. Kuma haka ya fi mun daɗi ƙwarai da gaske. Shiyasa in zan ci abinci na ke cin abinci da cokali gaskiya.

To gaskiya abu, abin da nake jin tsoro shine na kan ji tsoron rayuwa domin rayuwa ba ta da tabbas. Abin tsoro ce shi ya sa duk lokacin da aka ce duniya na kan ji tsoronta saboda akwai ƙalubale sosai a ciki.

Gaskiya ina zuwa gurare da wuri. Duk inda aka gayyace ni na kan yi ƙoƙari na je da wuri. Ba na yin latti saboda zuwa da wuri guri yana da matuƙar muhimmanci, da kuma bada muhimmanci da wannan aiki da kake zuwa da.